Kana raba abincin ku da mutane? To na ga yadda yanayin tambayan yake, ba don ce komai ba saidai ko ya kamata ace kana raba abincinka da mutane tun da wannan it's a direct question kuma kana tambayan single handedly mutum ɗaya ne. To ga gaskiya ina raba abinci na da mutane dan ni al'ada na ta Hausawa. Ya nuna mana cewa wakalilan minal'akirin watan ɗanɗan ku mai alkairi. Shi yafi fa'idawa a kan mutum ya zauna ya yi ta cin abinci, ya yi ta cin abinci har sai ya cika ciki. Amma idan yanzu za ku zo da ɗan abinci da ba shi da yawa sai ku sa shi a cikin tire kamar yadda muke yi na al'ada. Wannan yanzu ya ɗauka, wannan shi ma yanzu ya ɗauka, wannan yanzu ya ci, wannan yanzu ya ci. To za ku ga wannan abincin yayi albarka kuma gidan ka ba zai taɓa watan rabuwa da rashin abinci ba. A kullum yomin aka zo gidan ka za a samu abinci ah ta dalilin me? Ta dalilin cewa kai daman ba ramin ƙura bane, kai daman ba kai kaɗai kake ceba. Kana cine dakai da mutane da kuma jama'u da suke around you. So don haka ka ga kuwa tabbas dole ka dinga cin abincin ka da mutane. To a nan garin ma muna yin wani abu da muke ce mai shi ciyayya. Wannan ciyayya ɗin abu ne da muke yi shi wanda tun lokacin muna yara mu kan iya mu ɗauki abinci. Mu taka daga nan har zuwa tsawon kilomita ɗaya. Dan saboda muna so mu sada zumunci da ƴan uwa sai mu je mu zauna a ƙofar waƴannan gidan da muka yi tafiya nisa muka je. Mu zauna sai mu ci wato wannan asalin abincin tare da ƴan'uwan mu da abokan mu da suke. Watan asalin wannan wajen su ma sai su shiga gidan su sai su ɗauko nasu abincin sai su zo sai mu haɗa duka sai mu ci. To wannan mukan ce mishi ciyayya. To ka ga kuwa a maganar gaskiya in za'a yi ya kasance da cewa lallai mu muna. Watan asalin raba abincin mu da mutane. Ko yau in ya kasance gidan ka ne zai je haka za'a ɗauka za'a zaga sai an kai gidan ka. Idan kuma gobe gidan wana ne shi ma sai an ɗauka sai an kai gidan ka. Kafin nan za'a ci abinci to eh zama da mutane kuma da'a taru mu ci abinci tare mu raba abincin mu tare. To gaskiya wannan yakan asalin ƙara mana don ƙon zumunci yakan samu mu watan asalin son junan mu sosai.

Wai kana yin motsa jiki kullum? Toh wannan na tabbata question ne wanda ake a so a tambaye ni ko ina motsa jiki kullum to a gaskiya zan ce muku eh, ina motsa jiki kullum. Na musamman ma, na farko na gaya muku ni makiyayi ne, me wato asalin kiwo ne. So farko idan na tashi da safe, a kullum yaumin a rayuwa na, daga ƙarfe shida da rabi zuwa shida da arba'in abunda wato nake asalin fara yi shine ina shiga cikin ɗakin kaji idan na je ɗakin kaji, zan sa ma kaji abinci, in sa musu ruwa kuma kashe musu wuta. Daga nan sai in wuce ɗakin waton zomaye. Su ma zan je zan yi musu wa'inan the same abubuwa da na yi. Zan share ɗakunan su, in kwashe kashin su, sai in wato asalin sa musu sabon ruwa da kuma abinci wanda za su ci. To wannan a ganina shi ma motsa jiki ne. Kuma bayan haka, ni ma'aikacin gwamnati ne. Wa nakan ɗan samu ɗan matsala wajen waton asalin samun abin hawa. To a kullu yaumin kafin in tafi ofis, nakan ɗan yi tafiya wata mai ɗan nisa daga gidana zuwa bakin hanya wanda ya kan yana nan da ɗan nisa. To ka ga wannan ma motsa jiki ne. Ina da kuma ɗabi'a ta watan yin press up idan na tashi da safe. Duk da dai press up ɗin ba wai nakan yi shi da yawa ba ne amma nakan yi shi ne kawai saboda in samu ɗan kuzari, in samu ɗan watan ƙarfin jiki. Nakan ɗan tashi da safe, zan ɗan yi press up dina ko da guda talatin sai in huta, sai in zo in dan sake yin guda ashirin shi ma in huta. To bayan na yi haka zan je in samu in yi wanka kafin zo yin wannan tattaki wannan taka wanda nake gaya muku kafin in zo in je ofis. To kuma bayan wannan nakan ɗan yi ƙoƙari duk da dai ba a gaskiya ba zan ce kullum ba amma ko da dai sau ɗaya ne a wata nakan ɗan yi ƙoƙari. Na fita, na je inda ake ɗan wato asalin zazzage jiki ake buga ƙwallo. Mu ka ɗan yi ɗan yi exercise wannan. To indai gaskiya wai motsa jiki ne wasa ne asalin ƙarfi ne kamar exercise gaskiya zan ce ba na yin shi. Ya motsa jikin da na san nake yi kullum shine na wannan wato tattaki da nake yi ko idan na je ofis ma a ƙa'idar tattaki daga wannan shagon ofis ɗin zuwa ɗayan ofis ɗin, daga wannan section ɗin zuwa wani section ɗin sau in sha Allahu mu ka ɗan yi ƙoƙari mu yi tattaki.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Toh nan zan ce wane irin sabulu nake amfani da shi ta wajen yin me? Nan ina da wajen abubuwa biyu ko zuwa uku da zan iya gaya muku cewa ni ina amfani da sabulu wajen yin su. To, na farko akwai wanka. Na biyu akwai wanki. Na uku akwai wanke wanke. Na huɗu akwai watan wanke mota. To yanzu tun da question ɗin naku ko tambayan naku be tambaye ni direct ko wanka nake wane irin sabulu kake wanka da shi ko kake amfani da shi wajen wanka ba? To zan iya in ansa ku da ko wane irin. Idan an zo ta wajen maganan wanke mota ne, wato a gaskiya a wajen nakan yi ƙoƙari in yi amfani da watan liquid sabulu, sabulu na ruwa. Wannan sabulu na ruwa dashi nake wato asalin anfani wajen wanke mota na dan shi wannan sabulun ruwa bai yi ma watan shi paintin mota illa sosai. Yafi is a little bit mild. Yana nan da ɗan laulau. Ba shi da ƙarfi sosai da zai ɓata paintin mota. To, na biyu kuma ina amfani da watan asalin shi sabulun clean da kuma sabulun Viva. Wanda da sabulun clean ɗinnan da sabulun Viva shine wato nake asalin amfani wajen yin watan asalin laundry work ɗina na gida. Watan asalin wanki na gida a gida na akan yi mun wanki da wannan sabulun. To wanke wanke kuma mukan haɗa guda biyu ne. Wani lokaci muyi amfani da watan shi sabulu irin na Viva da na gaya muku ina amfani da shi tun farko in yi watan asalin wanki. Nakan yi amfani da shi a wajen wanke wanke shi ma. Wani lokaci kuma mukan yi amfani da watan asalin detergent asalin Omo, sabulun Omo na gari muyi wanke wanke da shi. Wani lokaci kuma shi ma mukan yi amfani da liquid soap muyi wanke wanke. Na ma fi son a yi amfani da liquid soap ɗin a yi wanke wanke dan saboda yakan cire duk wani garɗi garɗi da wani maiko maiko da yake jikin kwano sosai. Yafi sauran sabulai iya fitar da wannan sosai. Sai kuma shi gagarumin amfani na sabulu watan shi wanka. Ina amfani da sabulai kala kala wajen wanka. Ina amfani da ace antiseptic soaps. Ina kuma amfani da normal beauty soaps. Ina kuma amfani da watan asalin shi yankan ƙusa. Yankan ƙusa shine sabulun da muke yin su wanke wanke da shi. Da amma shi ɗauruwa ne. Kaman watan illa sabulun ka ya ƙare a gida, bara kaje kaa wannan ba. To, a layin su antiseptic soaps da nake amfani da shi, ina amfani da sabulu kaman wannan. Ina amfani da Dudu Osun soap. Ina kuma amfani da Dettol. Ina amfani da kuma Septol. Ina kuma amfani da gasunnan dai ga sunan da kamanin su da wasu sunayen su yanzu zai ɗan gudu mun ko ya ɗan ɓata mun. In kuma an zo normal beauty soap ne, yanzu haka ma da yake shi nake waton asalin amfani da shi nake wanka dani da matana. Akwai wato Siri. Siri shi ma sabulu ne da muke amfani da shi na wanka. Muna kuma amfani da Yvonne muyi wanka. Wani lokaci kuma ko Premier. To irin wannan ne sune sabulan da nake amfani da su ko na ke, nake amfani da shi a watan gida na ko don wanka ko wanki ko wanke mota ko wanke wanke.

Kana yin ciniki a kasuwa? A, ni ko ke yin ciniki a kasuwa. A muka je kasuwa ko baka, watan asalin yin ciniki ba, to ai kai kike da faɗuwa. Tun da idan ka shiga kasuwa, a wajen ne zaka samu shaguna iri iri, launi launi da kuma dumbin yawan varieties, watan yawan, mai nace abubuwa na buƙatun ka a matsayin ka na ɗan adam. To wasu kuma sun shigo kasuwar nan ne da buri, wasu kuma sun shigo kasuwar nan ne da wadata, wasu kuma sun shigo kasuwar nan ne da godiyar Allah. To, kamar idan aka ɗauko gefen masu buri, mutum idan ya shigo kasuwa da burinsa, waton ya zo da abubuwan sa ya kasa, yana so ya siyar, to shi zai iya sanya musu waton iya adadin kuɗin da shi a ganin shi ya yi saboda yawan nan buri ta shi. Yana da buri daman da abun da yake so ya yi da watan asalonshi kuɗi. To dalilin haka, kaga shi waton zai yi sada. Akwai wanda kuma ya shigo kasuwa na ce da wadata. To shi mutumin da ya shigo kasuwa da wadata, wato mutum ne wanda aljihun shi a cike take, akwai dukiya cikin ta. To shi ya zo shigo kasuwa ya saya abu, ba wai damuwan shi a'a kuɗin ta bani ko kuma a'a damuwan shi tsadatta bane. A shi damuwan sa kawai shi ne watan ya samu asalin wannan shi abin da ya zo nema. Kun ga shi kuma wannan mutumin zai iya siyan abu a kowane irin farashi. Akwai kuma shi mutumin da na uku da na ce shi kuma ya zo da ba wai wannan bane da shi da wadatar zuciya da ya zo. Wannan mutanen sune wanda su ma suke tausaya ma ƴan uwansu talakawa, kamar Irobo masu zuwa kasuwa don su yi watan asalin cinikayya. To ran da zan iya ce muku gaskiya ni mai yin ciniki ne idan naje kasuwa. Dan ni ba mutum bane mai wani ƙarfin hali. Ni mutum ne wanda Alhamdulillah, mun gode ma Allah mukan iya mu samu wanda za mu ci mu sha a kulli yaumin kowani rana. Ba tare da mun samu wani matsaloli ba. Allah ne ya rufamana asiri cikin godiyan lafiya.

Kana iya duba lambar QR? To gaskiya, ni ban gane ma'anan ku, ina, ko ina iya lambar, duba lambar QR ba. To a gaskiya zan ce muku bana iya duba lambar QR. Don yawanci ni QR in da nake ganima yawancinsu ba complete bane bar ne to gaskiya bana iya duba wani numba ne yake cikin QR. Amma dai har akwai lamba a cikin QR. To gaskiya ni ban taɓa lura da shiba ko zanche niban san da shiba amma in sha Allahu zan yi ƙoƙari in ga ko e, QR tana da lamba ko ba ta da lamba. Kuma zan yi ƙoƙari in san ko zan iya duba lambar ta ko ba zan iya duba lambar ta ba.

Kana cin tafarnuwa? Wato ma'ana ko ina cin tafarnuwa. Gaskiya ina cin tafarnuwa fiye da yadda ma kuke tsammani dan, aaa, sani na, shi ne tafarnuwa wani abu ne wanda yake bata yana da inganci na sosai sosai. Wato ainihin rayuwar ɗan adam. Gidana batsammani akwai abincin da ake yi ba daddawa ba, ba tafarnuwa ba. Sai dai idan kuma abincin daman ba a dafa shi da tafarnuwa. Amma in dai har akwai wani abincin da a duniya Allah nan ake yi shi da tafarnuwa. To ina tabbatar maka ni masoyi wannan abunne kuma. Me so ya je ko wani limit wato zan iya zuwa ko ina ne don waton asalin maganan tafarnuwa. Ka ga a gida wallahi ko indomie mata ta za ta dafamin ta kan sa min tafarnuwa. Ni haka kawai ma nakan ɗauki tafarnuwa, in ɓare ɓawon shi in sa ƙwaya biyu ko uku a baki na haka in haɗiye don ya kan yi maganin sanyi sosai. Yana mun maganin sanyi sosai. Yana kuma waton asalin taimaka mun wajen cire majinan ƙirji. Kuma ga su nan, kuma tafarnuwa wani spice ne ko kuma wani sinadari ne shi ma na kanshi na wajen dafe-dafe especially idan ka zo maganan dafe-dafen su nama su kifi da sauransu irin waƴannan abubuwan gaskiya ban tsammani ma dafa su zai iya yiwuwa idan babu wato asalin tafarnuwa ba dan tafarnuwa shi ne waton asalin sinadarin da a nan mu muke amfani da shi wajen mu kashe ƙarnin nama ko ƙarnin jini ko wani abu haka. Idan ana dafa abinci kuma aroma ɗin ko in ce ƙanshin da abincin nan da zai yi zai bambanta da wanda shi ba a sa mishi tafarnuwa ba. Kuma bayan haka yana ƙara immune system. To kaga kuma tunda yana ƙara wannan ɗin immune system ingancin lafiyar jiki to dole ne mu yi wannan. Kamar yanzu ma da nake muran nan ba na iya yin bacci kowane rana sai in na ci wato shi tafarnuwa. To gaskiya ne ina cin tafarnuwa sosai sosai. Tafarnuwa abu ne wanda ni a gidana muna amfani da shi a kullu yaumun. Daga ni har iyalina dukanmu maciya tafarnuwa ne. Muna amfani da shi sosai sosai wajen girkir-girkemmu da kuma wasu abubuwa na dafe-dafe na abinci.

Kana sanya safa kullum? To gaskiya ba zan yi karya ba bana sanya safa kullum. Dan aiki na ba ko aikin force bane ko kuma wani aikin da yake buƙatar corporate dressing kowane rana. To don haka shi ne yasa ban cika yin amfani da safa kowane rana ba ko kullum kullum. Amma na kan dan yi iya ƙoƙari na in yi amfani da safa yanda zan iya kamar lokacin da zan ce muku na fi yawaita yin amfani da safa shine kamar lokacin hunturu, watan harmattan kenan. Ah gaskiya indai har wannan lokacin ya zo aka tsana ɗan hunturu, ana kurar nan to a wannan lokacin gaskiya na kan ɗan nemi safa. Kuma a wannan lokacin zan iya ce maka kullum nakan yi amfani da safa saboda wato asalin yanayin weather. Wani lokaci za ka ga weather yana ɓata mana waton, asalin shi tafin ƙafan mu mu, tafi ƙafafuwa na tsana ko tsatsage wa ko kuma tana yin ƙaushi ƙaushi. Amma a duk lokacin da na samu ko da ace sati ɗaya ne ko sati biyu ina amfani da waton safa a kullum yome. To gaskiya na kan samu ɗan change a yanayi a safa a tafin ƙafafuwa ta. Za ka ga ba ta yin wannan saɓa ɗin kuma ba ta tsatsage wa ko wannan ƙaushi da nake asalin magana din nan. To kamar lokacin hunturu gaskiya ina amfani da safa kullum kullum. Amma indai har ba lokacin hunturu bane, to gaskiya ni ba, ba mutum bane mai amfani da safa kullum. Se ni in ta ɗauro kawai. A duk lokacin da ta dauro min na kan yi amfani da ita ko lokacin damina ma aka ɗan sanyi, wani lokaci nakan ɗan sata saboda ya ɗan kare mun sanyi ko kuma wani lokaci idan ina so zan fita takalman garan sa ko sau ciki ne to ban kan takalman yayi wato asalin wari na kan sa shi safa a ƙafa na kafin in sanya wannan takalma. Amma bayan haka gaskiya ba zan iya ce ga wasu abubuwa da nake yi takamaimai da kullum yake sa ni in sa safa ba.